Eh, gaskiya ina koyan wata yare. Dalilin ya sa nake koyan wance yaren yanzu haka a garin da nake zama suna da wani kalar yarensu da suke yi musamman suna yaren ninjorin.

Ba yadda ba ta kama wa na ajiye kuɗi. Wani lokaci ina ajiye kuɗi a cikin waya na, wani lokaci kuma ina iya ajiyan kuɗi kuma a sabar kuɗi.